Yaya kake magana da abokan ciniki? Abokan ciniki dai su ne abokan kasuwanci, su ne abokan hulɗa, su ne abokan siya da sayarwa, su ne abokan tarayya, su ne abokan arziki, su ne mutanen da suke zuwa suna dawowa suna yin siyayya a wurinka. Wannan shine ciniki. Abokan ciniki kenan. Shi kuma ciniki wani aiki ne wanda yake aikin kasuwanci ne wanda mutum yake yi. Dubu, ɗeba a neman wato ribassa. Yayinda mutum yake neman kuɗi, akwai hanyoyi daban daban na samun kuɗi kowa da yanayin inda yake samun kuɗi da kuma yanda yake samun kuɗi. Wani malamin makaranta ne albashi yake jira, wani ofis yake aiki, wani banki yake aiki, wani faskare yake saiya yi faskare sannan ya samu abin da zai ci, wani mashin yake tuƙawa, wani mota yake tuƙawa domin ya samu kuɗi, wani nafef yake ja domin ya samu kuɗi, wani filin jirgi yake aiki domin ya samu kuɗi, wani jirgi yake tuƙawa domin ya samu kuɗi, wani a rabenu ofis yake aiki. Kowa dai da yanayin hanyar aikin shi inda yake samun kuɗi. Akwai kuma wanda shi duk baya waɗannan aiki shi ɗan kasuwa ne. Shi ta hanyar kasuwanci yake samun kuɗin shi. Wannan mutumin shine mutumin da zaije ya siyo, zai ɗauki kudinshi ya bada a bashi sannan ya zo ya baka ka bashi kuɗi. Zai ɗauki kuɗin shi wani adadi ya je ya siyo kaya domin ya zo ya saida ya samu wani abu. Zai je ya siyo su a kan farashi. Misali zai je misali mutum ne ke sayar da takalma. Zai je ya siyo takalman shi a inda zai je ya siyo su misali za a bashi su akan naira dubu biyu biyu. Idan aka bashi su aka naira dubu biyu biyu misali zai siyo ƙwara ɗari. Idan ya zo sai ya ƙara naira ɗari biyar biyar akai ko ɗari bakwai sai ya saida dubu biyu ɗari bakwai bakwai ko dubu biyu ɗari biyar biyar. Ka ga shi a nan yake samun kuɗin shi. Yanzu in ka lissafa ɗari biyar, biyar, biyar, biyar sau ɗari harsun tafi dubu hamsin. Kaga ya ci rabar dubu hamsin a cikin naira a cikin dubu ɗari biyu ya ci ribar naira dubu hamsin. To wannan shi ne ɗan kasuwa. Wannan kuma shi ne ɗan kasuwa. To shi kuma abokin ciniki shi tare yake da dan kasuwa tareda ɗan kasuwa suke kasuwancin su. Ɗan kasuwa shine mutumin da yake zuwa yana saya. Shine mutumin da yake zuwa yana sayan ɗaya ko biyu abokan ciniki kenan. To abokan ciniki yanda nake mu'amala da su ina mu'amala da su da mu'amala mai kyau. Idan na je ko idan abokanan cinikina suka zo zan gaisa da su abu na farko. Za su fara yi min sallama. In sun min masallama in ansa mugaisa ko in mun gaisa, aa, muyi labari. Idan akwai labari idan kuma akwai abin da za mu tattauna mu tattauna. Kowa na girmama kowa. Kowa yana son kowa. Kowa yana karrama kowa. Kowa yana ganin mutuncin kowa. Ko dai ya zama na cewa muna aiki da malam wane wajen suna saboda girmama mutum sai muce mai malam wane. Ya gari, ya kasuwanci to ga kasuwanci ga kaya an kawo sai dai kaya sun tashi ko ko kaya sun sauko. Idan aka samu tashin kaya kaya sun tashi sun yi sama sai a ce ma abokan ciniki to gaskiya fa yanzu kaya sun tashi kaya sun yi sama. Saboda haka akwai buƙatar a ƙara ma kaya kuɗin shi ko kuma a ce ma abokan ciniki kaya sun yi ƙar sun sauko saboda haka akwai buƙatar a rage wa abokan ciniki sauƙin farashi. To shi kenan sai a duba tsakanin mutum da abokan ciniki sai a saisaita farashi a rage wa mutum a rage wa kaya farashi. A, a tsammanin kana da tsayayyen farashi a cikin ƙaya. Wannan shine abokin ciniki. Abokin ciniki tabbas a, abokin ciniki shine mutumin da zai ɗauko kuɗi. Zaka ɗauki kuɗin ka, ka je ka siyo kaya shi ma yazo ya ɗauko kuɗin shi da zai saya wurin ka. Tabbas abokan ciniki mutanen kirki ne, mutanen arziki ne tun da mutane ne waɗanda suke kawo ma ƙaruwa. Mutane ne waɗanda suke nufo ka da arziki. Mutane ne waɗanda suke sonka da cigaba. Mutane ne waɗanda suke girmama ka mutane ne waɗanda suke kai ma. Shi ya sa ni ma abokan ciniki na tun da suna karrama ni, ni ma ina karrama su. Abokan ciniki na tun da suna girmama ni, ni ma ina girmama su. Abokan cinikina tun da suna sona da arziki ni ma ina son su da arziki. Abokanan ciniki na tunda suna sona da karuwa nima ina sonsu da karuwa. Abokan ciniki na tun da mutanen kirki ne ni ma zan zama mutumin kirki a wurin su. Abokan kasuwa ta suna zata min alkhairi nima zan zata musu. Alkhairi. Abokan kasuwa ta suna kallona da ƙima da mutunci ni ma abokan ciniki na ina kallon su da.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Ƙwarai ma kuwa ina son ɗaki na yayi haske kuma ba ma ni ba wannan ra'ayi ne na da yawa daga cikin mutane. Kowa yana so ɗakin shi yayi haske, dalili shi ne zaka samu kowa a ɗakin shi akwai wannan ainihin wato haske ko da ace dai ba ko da yaushe ba amma zai so ɗakin shi ya yi haske. Misali kamar yanzu, ainihin wato. Wutan lantarki da muke ja ko wutar lantarki da muke amfani da ita. Muna amfani da ita ne a cikin ɗaki domin ganin haske kuma misali dallatu ko gulako da muke amfani da su duk muna amfani da su ne don muga haske kuma dukkansu amfanin su su hasaka ɗaki. Harka kau, wa'annan abubuwa waɗanda muke siyowa mu zo mu sa a cikin ɗaki domin haska alama ce ta mai ta soyyaya da mu ke yi ma haske. Domin daga farko dai abubuwan da za ka siyo su ba ka haske, siyo su za ka yi. Ma'ana kayan da za ka siyo, kayan da za ka samo ka zo ka haɗa da wannan, da wannan, da wannan su ba ka haske, siyan su za ka sai ka sa kuɗi. Domin ko ba dan kana son su ba ba dan kana son haske ba da baka sa kuɗi ka siya kayan da zai baka haske ba misali, yanzu mu ɗauki wutar lantarki. Haka wutar lantarki tana da mataki biyu zuwa uku. Mataki na ɗaya shi ne sai kayi ainihin wato rejista a ainihin wato ket ko ofishin na wutar lantarki. Na ɗaya kenan. Ka yi rajista, ka biya kuɗi. Sannan na biyu, duk wata za ka riƙa ba da kuɗi. Sannan abu na uku shine za ka siyo waya kayi ma gidanka wayarin. To ka ga wannan abubuwan ƙwara uku? Duka duk da kuɗi ake yin su. Kuma idan babu ɗaya to mutum ba zai samu haske ba. Kuma duka ukun in ka haɗe su, maka sudun su suna sama da haske a cikin gida. Kuma sannan yanzu duk wata za ka ba da wani abu, mun ji wannan ba wahala. To amma shi wannan wayarin ɗin za ka tashi ka tafi electric shop inda ake sayar da kayan wuta. Ka je ka sayo mita. In ka sayo mita, ka sayo waya. In ka sayo waya, ka sayo board. In ka sayo board, ka sayo fuse. In ka sayo fuse, ka sayo, eh, ainihin wato bulb. In ka sayo ƙwayaye, ka sayo makunnai. In ka sayo makunnai, ka sayo ƙaramin taransfoma inda ake ajiye wuta. In ka sayo inda ake ajiye wuta, ka sayo ainihin wato makunnai inda za a kunna. In ka, in an kunna ka sayo socket socket. In an sayo socket ka sayo makashi. Idan an samo makashi ka sayo eyawa adapter. In ka sayo adapter sannan kuma mai ka sayo ƙwaya ƙwayai. In ka sayo ƙwaya ƙwayai sannan ka je ka ɗauko electric-electrician mai gyaran lantarki ko kuma injiniya na lantarki yazo ka biya shi kuɗi. Yazo ya zauna ya maka wayarin ɗin gidanka domin duk samun wannan haske. Kaga kinan mai, kowa yana son haske a inda yake. Duk da cewa dai mai wani ya fi wani, wani da wani ba za su zama ɗaya ba. To ƙwarai ina son haske kuma haske abu ne mai mahimmanci. Kowa yana son shi domin zai haska maka ka ga nan ka ga can. Duk abubuwan ka kayi su cikin inganci da cikin mahimmanci. Domin babu wanda yake son duhu. Babu wanda yake son duhu. Kowa zai so a ce yau gashi inda yake akwai haske domin yana ganin abun da ke faruwa. Wataƙila wani abun ne wanda zai cutar da shi in ya taho ya gan shi. Wataƙila karatu zai yi. A'a. Wataƙila ɗan kasuwa ne. A'a. Wataƙila so yake in zai kwanta ya ga haske. A'a. Wataƙila shi burin shi ya ga haske gidan shi gaba da baya. A'a. Wataƙila shi burin shi ko da yaushe dai ya zama na cikin haske. Kaga wannan mai duk soyayya ce ta haske. Sannan ga solar system yanzu wanda ake aiki da shi. Wato ma'ana tsari mai aiki da hasken rana. Haka tsari mai haske, mai aiki da hasken rana shima idan mutum yana so ya ga haske, idan bai iya biya ko kuma idan suna da ƙarancin wutar lantarki, zai je ya siyo wannan ainihin wato tsari mai aiki da hasken rana. Mutum zai je ya siyo shi, zai sayo panel panel. In ya sayo panel panel sannan ya sayo batira. In ya sayo batira sannan ya sayo wayoyi. Sannan ya sayo receiver. Sannan ya sayo charger. Duk ta wannan ainihin wato hasken rana. To ka ga mai tunda kuɗi yake sawa yana sayowa. Kaga akwai abin da zai da su mai mahimmanci. Kuma wannan abu mai mahimmanci shine, shine haskaka gida. Ka gani wannan mai, wannan alama ce ta cewa mai mutum yana son haske. Domin kau da ba dan kana son wannan hasken ba da ba ka ɗauki kuɗin ka ka kai an ba ka ba. Da ba dan kana son hasken nan ba da ba ka je ka yi wannan wahala ba. Da ba dan kana son haskenan ba da baka.